Eh ita dai ƙungiya wani abu ne wanda mutane da yawa za su zo su haɗa domin cin nasara ga wani guri nasu na gaba a cikin zamantakewa ko al'amura na siyasa ko al'amura na cigaban gari ko al'amura na cigaban ƙungiyarsu da sauransu. Sannan ita ƙungiya wani abu ne wanda ake ƙafa ta domin tallafa ma al'umma. Misali kamar ƙungiyoyi irin UNICEF, irin ƙungiyoyi na ƙungiyoyin lafiya ta duniya, duka dai ƙungiyoyi ne manya manya waɗanda ke taimakama al'umma ta ɓangaren tsaftace muhalli, ta ɓangaren kiyaye lafiyarsu, ta ɓangaren abubuwa da dama da suka shafi al'amuran mu na yau da kullum. Sannan ƙungiya wata abu ce wanda mutum biyu, mutum uku, mutum huɗu suke haɗa ta domin samar da wani abu na cigabansu ko manufa.

Eh, ina amfani da yanar gizo wurin ajiyan kuɗi, ajiyar bayanai da kuma ajiyar kayayyaki na makaranta. Saboda kaman wurin ajiyan kuɗi muna amfani da banki domin ajiyan kuɗin mu. Saboda in mun ajiye a ƙasa ko a irin wurin ajiya na gargajiya, kuɗi na saurin lalacewa. Sannan muna ajiye bayanan mu na makaranta ko bayanai na gida a yanar gizo. Saboda ko da yaushe mun ka tashi za mu nemi su kai tsaye. Amma idan suna gida, idan suna gida a hannun mu suna ɓace mana ko mu nema mu rasa. To shiyasa muke amfani da yanar gizo domin ajiyar kayan mu da kuma ajiyar kuɗin mu a sauƙaƙe ba tare da takura ba. Kuma in mun nemi abin mu lokacin da muke so za mu samu a lokacin da muke buƙata.

Eh ƙwarai kuwa waya na yana daidaita haske da kan shi. Misali kaman ina fita cikin haske in haske ya yi yawa wayan hasken shi na yin sama domin taimaka mani wurin in ga abun da ni ke a wayan. Idan kuma ina cikin duhu hasken screen yana ƙara fitowa saboda duhun da ke wurin da ni ke tana taimaka mani ba sai na shiga na danna ba. Kawai wayan shi zai sarrafa kan shi lokacin da ni ke cikin haske ya ƙara haske in gani lokacin da ni ke cikin duhu ya rage duhu ba tare da wahalar da ni sai na shiga na danna wayan ba lokacin da ni ke buƙatan haske ko lokacin da haske ya mun yawa.

A'a gaskiya nafison tuwo akan shinkafa saboda tuwo yana rike min ciki sosai shinkafa kuma bata rike mun ciki sosai tuwo abu ne wanda ake yinshi a markada shi da gari yayi karfi sosai. Ita kuma shinkafa dafa ta ake ta tsotsa ruwa, toh wannan bata cika rike ciki ba akan tuwo. Nafison tuwo akan shinkafa. Ko a yanayin ɗanɗano tuwo in ya samu miya ya fi shinkafa daɗi.

Eh ina share gida na sau uku a rana. Da safe idan an ci abinci yara sun karya sun tafi makaranta. Na biyu in an ci abincin rana. Na uku da daddare idan za'a ma yara shimfida ana share ɗaki ana share gida. Shine tsarin shara ta a rana sau uku a rana.

A'a, bana sanya safa a kullum. Sai ranar da na tashi ana yin sanyi, ina sa safa. Ko ranar da nake so na sa rufaffin takalmi, ina sanya safa saboda gada takalmi ya zanka ko gomun ƙafa kai tsayi. Shine abun da yasa nake sa safa amma bana sa safa a kullum.

A cikin kayan ciye-ciye wanda na fi so, na fi son kayan marmari kamar abarba, ayaba, mangwaro, gwaiba da wani abu da ake ce makanya. Ina son su sosai a rayuwa na. Sannan akwai abubuwa ma da dama wanda na ke so cikin kayan ciye-ciye kamar irin su lemu, nafata da kuma kashuna duka ina son su.:

Eh ina zuwa kasuwanni ranaku da yawa. Ina zuwa kasuwa ranar Laraba, ranar da kasuwar garin da nake zaune yake ci. Sannan ina zuwa kasuwa ranar Juma'a, ra-ra-ranar da kasuwar wani gari da ke kusa gareni take ci. Ina zuwa domin siyayya na yau da kullum. Abun da ya shafi kayan miya, kayan abinci, kayan masarufi da sauran su. Sannan ina ɗan saye da siyarwa a kasuwa.